Nakan kiyaye kalmar sirri a kowane yashi da aka, lokacin da aka gaya min. biSa yin shiru bana gaya wa kowa duk abin da aka gaya mun. Nakan kiyaye kalmar sirri bana gaya ma kowa da kowa. Nakan yi shiru ne kawai bana faɗan abin da aka gaya mun. Ina kiyaye kalmar sirri.

Eh nakan tafi kasuwanci, nakan shiga kasuwa in je in saya da sayarwa. Nakan sayar da wasu abubuwa kuma nakan sayi wasu abubuwa a kasuwa, so nakan shiga yin kasuwanci.

To ai ni bana cin abincin rana saboda ina son in rage jiki, so ban fiye cin abincin rana ba. Nakan ci abincin yamma ne kawai da na safe. So ni bana son cin abincin rana.